Waɗanne sautuka ake ji a gidan ku duk yini? Muna jin sautukan ƙira'a saboda karatu yana da mahimmanci sosai, ka dinga kunna shi ko da sauraron shi ka dinga yi a kullum.

Yaya kuke zaɓar kyauta? Wannan zaɓin kyautar ne kamar idan mutum ya yi wani aiki wanda ya samu nasara muka ji daɗi sosai, to musamman za mu zaɓa kyauta mu bashi sabida shi ma hakan zai masa daɗi sosai a ransa.

Ina kuke fatan zuwa fiye da ko ina me ya sa? Sabida abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ka ta fita amma idan ka.

A ganin ku me girman mama manya yake nufi? Girmana manya yana nufin kamar inkaga wanda ya girme ka da shekaru masu tsayi. Yana da kyau ka mashi ladabi idan ka haɗu da shi ko kuma ya maka magana kana abunda ba daidai ba.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya e, mahimmanci zuwa wurin saboda kana so ka je ka bayyana wani abu ko da shi ne.

Gaya ma na game da faifan hasken rana. Faifan hasken rana yana fitowa ne misalin ƙarfe takwas kafin tafara zafi. Zaka iya aikata aikacin.

Kugaya ma na game da ƙosai ko ƙosai na safe. Ƙosai na safe yana da kyau ka haɗa shi da kunu ko kuma biredi da ruwan lufton saboda yana da daɗin sha kuma maiƙon shi yana riƙe ciki.

Wani irin takalma kake fi so? Na fi son takalma silifas sabida suna mun daɗin sawa ne. Shi yasa nake son shi sosai a rayuwa ta.

Ku gaya mana game da shawarar da kuke na dama kanta. Kamar ka zo ka yi wani abu ba tare da ka faɗa ma wani ba daga baya kuma sai ka zo kana nadaman yin abun da ka yi.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata. Misali ina tafiya a cikin rana ina tafiya tana biyo ni. Hawan yana nishaɗantar da ni sosai kuwa. Jama'a hakan tana sa ni jin daɗi.